Yankan farce na ya danganta. Ni bani da halittan tsirowar farce da wuri. Dan haka na kan yanke farce na yawanci dai daga kwana goma haka. To, a wata ɗaya dai na kan iya yankan farce sau uku.

Muna amfani da hanyoyi daban daban wajen sadarwa a wajen aiki. Mukan yi amfani da wayar salula domin sadarwa. Mukan yi amfani da manhajar WhatsApp, sannan mu kan yi amfani da kwamfuta wato email shi ma mu kan yi amfani da shi. Sannan wata rana mu kan yi amfani da gargajiya, abin nufi mu kan yi amfani da takarda sai a rubuta duka abin da ake so a sadar sai a manna sai kowa ya zo ya karanta.

Labulen mu launi biyu suke dauke da shi, akwai launin fari a jiki. Sannan kuma akwai launin baƙi. To launuka guda biyu ne. Za muyi cewa launin fari da kuma launin baƙi.

Abokan aikina ina da kyakkyawar alaƙa tsakanina da su. Domin mutane ne wanda mun jima muna aiki, muna aiki tare kuma ba mu san iya adadin lokacin da za mu ɗauka muna aiki tare ba. To don haka a cikinsu akwai waɗanda ma na ɗauke su tamkar ƴan uwa saboda kyakkyawan alaƙa da muke da shi a tsakaninmu.

Kafofin watsa labarai a yanzu yadda zamani yake suna nan da yawa. To amma ni waɗanda na fi amfani da su na farko, wato akwai wayar salula wadda na kanyi anfani da manhaja ta Facebook, sai na bibiyi duk kafofin watsa labarai waɗanda nake sha'awan sauraron labaran su, sai na ringa bibiyan su. A ko da yaushe idan na tashi na shiga manhajar Facebook, nakan duba naga idan sun saka wani labari sabo to sai na karanta. To amma bayan wannan akwai manhajoji da yawa kamar irin su talabijin, irin su rediyo da dai sauransu. Amma ni na fi amfani da manhajar Facebook sai na yi, sai na bibiye manhajojin su ko kuma in ce shafukan kafofin sadarwa domin na ringa karanta labarai a wajen.

To mu muna da yanayi kusan kashi uku. Muna da yanayi na ruwan sama, muna da yanayi na, na, na sanyi wato na hunturu da hazo. Sannan kuma muna da yanayi na zafi. To gaskiya ni na fi son yanayi na damuna shine na farko, na biyu kuma na fi son yanayi na zafi. Amma bana shiri da yanayi na sanyi saboda fatar jikina takan samu damuwa yayin da sanyi ya shigo.

Wannan tambayar ba wai tana nufin ni ba ke nan tana nufin mu, tunda ka ce a wane wata aka haife ku, to mu mu da su waye kenan? To amma dai bari na ba ka amsa na ni nawa, ni an haife ni a watan Afrilu.

Ajiyan kuɗi na ya danganta, ya danganta da yawansa da kuma lokacin da zan buƙace shi. Idan kuɗi suna da yawa nakan ajiye su a asusun banki. A asusun banki ma nakan rarraba su. Zan sa wani anan, zan sa wani kuma anan. Sannan kuma akwai kuɗin da nake ajiyewa a gida, wanda su na amfanin yau da kullun ne. To amma a hakikanin gaskiya, nakan ajiye kuɗi ne sau da dama a asusun bankuna. Wannan shi ne hanyar da nake ajiyewa kuɗi.

Gaskiya ni ba dan kasuwa bane. Ni ma'aikaci ne na gwamnati. Sannan kuma ina da sana'a ta hannu da nake yi. To amma dai ni bana zuwa kasuwa domin na je na ci kasuwa, sai dai nakan je na yi aikin hannu idan na same shi ko kuma in tafi aikin gwamnati idan lokacin zuwa aikina ya yi.

Gaskiya ni, mutum ne mai son yanayi na shiru. Bana son yanayi na hayaniya. Don haka shiyasa idan ana hayaniya yawanci ma ni barin wajen nake yi. Domin bana sha'awan hayaniya bana kuma so in ganni a cikin hayaniya. Hayaniya kwata-kwata ba ta burge ni. Ko da irin hayaniya na kiɗe-kiɗe ne ma ni bama hayaniya na jama'a ba. Indai akace maka hayaniya, jama'a su taru ai ta hayaniya ai ta hayaniya bana sonsa, bana sha'awansa.

Tabarma da kujera ni kusan bana ganin bambancinsu. Kawai bambancinsu shine idan ba ka so wato ka yi lanƙwasa da yawa shine za ka hau kan kujera ka zauna. Idan kuma yawan lanƙwasa bai dame ka ba, kaga za ka iya nanna de ƙafa ka zauna a kan tabarma. To don haka ni ba zan iya cewa na fi son ɗaya akan ɗaya ba. Dukkansu ina son su kuma dukkansu na kan. Wani sa'in ga kujerar ma sai na zauna a tabarma. Wani sa'in ga tabarma ma sai na zauna a kujera. Ya danganci yanayin da na samu kaina.

Matsaloli da ake iya fuskanta a wajen aiki sun kasu kashe kashe. To amma dai a takaice zan iya cewa nakan magance matsaloli a wajen aiki ta hanyar neman shawarwari musamman daga wajen-wajen daga wajen-wayandaga wajen waɗanda suka fi ni sanin aikin ko kuma waɗda suka girme ni a wajen aikin. Nakan nemi shawarwarinsu domin na magance matsala a wajen aiki ko kuma na duba wato tarihi yadda wasu suka magance irin wannan matsalolin sai na yi amfani da wannan hanyar nema domin na magance wannan matsalar.

Tambayar taka za ta fi kyau idan ka ce, "Madubi nawa kuke da su a gida?" maimakon ka ce, "Nawa madubi kuke da su a gida?" To bari dai na ba ka amsa tunda na fahimci tambayar. Madubi muna da madubi guda uku. Akwai a babban ɗaki, akwai kuma a ƙaramin ɗaki sannan kuma akwai a ɗakin yara.

Hanyoyin inganta ayyuka suna nan da yawa. Amma ni a matsayina na wanda yake bibiyan ilimi na fasaha, nakan yi amfani da sabbin ƙirƙira na fasaha wadda su ke taimakawa wajen inganta ayyuka. Musamman fasaha na bangaren Artificial Intelligence. Nakan yi amfani da su sosai sosai wajen inganta ayyukana.

Ina ba da ra'ayi a wajen aiki, ta hanyar shawari. Nakan iya ba da ita a matsayin shawari, nakan kuma iya ba da ita a rubuce kai tsaye.

Ai duk ayyukan da za ka yi in de ba ka ajiye kwafin bayanai, to akwai yiwuwar nan gaba ka zo ka rasa wannan bayanai ɗin ko ba ka da kwafi. Kaga aiki ya koma baya kenan. To a halin gaskiya, ni mutum ne mai yawan ajiye du wani kwafi na bayanai, ba don komai ba saboda idan aka tashi bukatan kwafi ɗin, to za a same su suna nan ba tare da an sha wahala ba.

Ai waya ta ta zame mini kamar, wato ita ce idanuna. Ba zan iya ce maka wai ga iya adadin lokutan da nake yawan amfani da waya ba. Ni waya kullun tana hannuna. Komai da ita nake yi. Ba a minti biyar ban duba wayata ba. Sai dai idan ina wasu ayyukan da ba zan iya duba waya ba, ko tuƙa mota, ko tuƙi na mashin, ko kuma ina bisa hanya, ko kuma ina wajen da babu, babu network. Amma dai ina zaune haka kawai babu abun da nake yi to za ka samu sau da dama waya tana hannuna. Don haka ni waya mahimmancinta kusan na ɗauke ta kamar kwayan ido na ne.

Tambayar ka akwai gyara kaɗan. Idan na miji ne kake so ka tambaya, to zaka ce masa wane launi ka fi so? Idan kuma mace ce, sai a ce wane launi kika fi so? To don haka kai ka ce wane launi ka ke fi so? Wannan kalmar "ka ke" ba haka ya kamata ba, sai dai ka ce wane launi ka fi so a matsayin ka, kana tambaya ni namiji ke nan. To bari dai na baka amsa. Ni na fi son launi na fari. Farin ma mai haske.

Rikici ya danganci wane irin rikici ce. Idan rikici ne wadda babu tashin hankali a cikinta, akan iya sasanta ta ta hanyar sasanci da kuma duba waye mai gaskiya a bashi gaskiyan shi, waye bashi da gaskiya a bashi rashin gaskiya kuma a ja masa kunne. Idan kuma rikici ce mai girma wadda ya kai a hukunta mutum, to akan tanadi wato kamar a turanci ana cewa "Committee" domin a yi bincike menene gaskiyar abun da ya jawo rikici din. Idan aka tabbatar da gaskiyar abun da ya ja rikici din, akan duba shi mai gaskiya a bashi gaskiyan shi, shi kuma wadda bayi da gaskiya a bashi rashin gaskiya kuma ya amince sannan kuma a hukunta shi kamar yadda doka ta tanadar. Idan kuma hukuncinsa doka ba ta tanadar ba amma kuma abu ne wadda ya kamata ace an hukunta shi bai kamata ace an bari shi haka ba, to akan yi amfani da su waɗannan "Committee" din su duba su ga wane irin hukunci ya kamata a yi mashi wadda zai kasance ya zama daidai da laifin da, da yayi ko kuma in ce da rikicin da ya jawo. To wannan dai shine.

Gaskiya daukar hoto ni wani abu ne wanda nake ɗan jin kunya gaskiya. Nakan ji kunya in ga wai na tsaya ana ɗaukana a hoto. Don haka ni mutum ne ba mai son daukan hoto ba gaskiyar.